Ina wanke tufafina sau biyu zuwa uku a mako gwargwadan yand daɗin rayuwa.

A gida muna da madubai kaɗan amma masu amfani. Babban madubi ɗaya sun isa.

Idan babu wutar lantarki, ina ci gaba da rayuwa cikin natsuwa. Kusanci da iyalai.

Eh ina kunna sanarwar apps amma kuma ba duka ba. Ina Menuba.

Eh, wani lokaci muna amfani da ruwan rijiya. Muna tabbatar da ruwan yana da tsabta rijiya.

Eh ina iya kunna wuta cikin tsaro. Ina amfani da ashana ko lighter cikin hankali.